Eh wayata tana daidaita haske saboda waya ce babba, mai kyau kuma mai tsada. Wayace da take daidaita haske a kowane wuce lokacin da muke amfani da ita. Idan na shiga inda haske ya yi yawa, wayata tana daidaita min haske. Idan na shiga inda haske ya ƙaranci, tana ƙara shi idan dai ta domin ganina da lafiyar idona.

Na fi son gudu na fanka ya kasance a ɗaya, saboda idan gudu na fanka yana a ɗaya shine sanyi marar cutarwa kuma sanyin ba zai yi ƙasa ba. Amma idan ya wuce ɗaya ya kai uku, huɗu, biyar sanyin na cutarwa, iskan da fankan ke ba da tana cutarwa shi yasa gudun fanka na ɗaya nike barin shi.

Takalmi na ƙwara uku ne a gida na. Ina amfani da ɗaya idan zan fita waje, ɗaya kuma idan zan shiga kewaye banɗaki, ɗaya kuma da shi nake yawo a cikin gida. Na ajiye takalma ni ƙwara uku saboda kowanne ya zamana da aikin da yake mun. Kada na dinga amfani da takalmi ɗaya don hakan zai ja na kwaso cututtuka a waje. Sai yasa na fita waje daban, na shiga banɗaki daban, naa yawo cikin gida daban.

Eh ina rufe baki a lokacin da nake hamma, saboda idan mutum baya rufe baki yana cutar da na kusa da shi. Saboda a lokacin da mutum ya daɗe bai yi magana ba ko kuma a lokacin da mutum ya yi hamma bakinsa baya fitar da iska mai daɗi, yana canza yanayi to sai sa nake rufe bakina a duk lokacin da nake yin hamma, saboda kar na cutar da na kusa da ni.

Eh ina jin kukan zakaru da safe. Sakamakon ina kiwon su sosai a gida na. Kuma hakan na da ƙayatarwa da ban sha'awa. Duk lokacin da zakaru suke kuka, hakan na burge ni kuma ina jin daɗin haka sosai.

Ina ƙidaya kayayyaki na sau biyu a kowace rana. Da safe lokacin da nayi wanka, zan sanya kayayyaki na ina ƙidaya su. Sai da daddare lokacin da zan cire kayana ina ƙidaya su. Sai sa a duk rana ina ƙidaya kayana sau biyu.

Eh, ina raba wurin da nake da yanar gizo saboda hakan na cikin tsabta da kuma gyara muhalli da guje wa cututtuka na yau da kullum. Sai yasa a duk lokacin da naga yanar gizo ina ƙoƙari na ga na goge ta na tsabtace inda nake kwana.

Eh ina iya bada barkwanci sosai saboda hakan na sa ni cikin farin ciki in ga na kusa dani suna dariya suna cikin farin ciki da annashuwa. Saisa na ƙware sosai wajen bada barkwanci da sa mutane dariya.